Ku gaya mana game da goro. Goro dai wani abu ne wadda yawanci zaka ga ana samunsa, ana cinsa, ana yawan cin shi a ƙasar Hausa da arewacin Nijeriya. Anan wajen aka fi samun goro, ake cin goro kai anan wajen ake cin goro. Amma kuma inda aka fi samunsa shine a can kudancin Nijeriya, inda kuma can wajen nan ba su wani damu da goro ba sosai. Shi kudancin Nijeriya anan ake samun goro, anan zaka samu bishiyan goro, nan wajen suke shuka goro, suke re renon goro, suke girbe goro, suhau bishiya su tsun ku, su har haɗa shi a cikin jaridan da ake haɗawa domin aka sassaka sai a rurrufe shi a kulle da igiya, a yi shi tulu tulu, a yi shi ƙwarya ƙwarya yadda za a zo a sai duk kullum ya tashi in bai samu goro ya ci ba to fa ba kwanciyan hankali. Amma idan ya samu goro ya ci zaka ga a rana zaka gane ƙanshi duk abun da yake zaka ga yana maka wasa, yana fara'a saboda ya samu goro a wannan rana ya ci. Shi yasa ma zaka gani a yanayin yadda al'ada yake idan mutum zai je ya gai da wani tsoho da yake unguwansu ko yake wani gari, zaka ga ya kan tabbatar da cewan ya ɗauka wannan goron nan ya tafi masa da shi domin ya kai masa na matsayin tsara ba. Shi ko wannan tsohon nan in ya ga wannan goron nan wa takan ya san cewan lallai an girmama shi, an ba shi daraja mai girma yadda aka kawo masa wannan goron nan domin a kawo masa wannan ziyarar nan aka baya shi wannan goron nan. To ka ga wannan goro yana nufin na kawo ziyara ne ba na nufin ɗaura aure ba. Haka kuma goro wasu suna cin goro ba don kome ba. Misali, zuciyarsu na tashi suna amfani da shi idan suka in zuciyarsu ya tashi to sai su ci wannan goron domin hankalinsu ya dawo ya kwanta. Saboda a lokacin nan zuciyansu ya tashi suna neman abin da za su ci domin zuciyansu hankalinsu ya kwanta. To wannan goron nan yana taimakawa wajen kwantar da zuciya. Wasu zaka ga in zuciyarsu ya tashi suna amai to wannan in mutum ya ci goron nan to zaka ga ya fasayin aman aman ya koma saboda hankalinshi ya kuma kwanta idan ya ci goron nan. Shi sa wani zaka ga baya iya rayuwa babu goro a kusa da shi. Idan ba goro a kusa dashi du yakan shiga damuwa ne kala daban da ban amma ana samun goro aka kawo mashi to shi kenan zaka gani. To shi yasa za kuga goro yana da muhimmanci, yana da manufa da dama musamman wajen yaɗa alheri.

Wacce shawara za ku ba wa wanda ya yi barci sosai? Yau akwai shawarar da za a ba wa wanda ya yi barci sosai shine suna da yawa. Ka ga dai didda dai yayi bacci akwai abu ne mai yawa amma dai yakan taimaka muku domin ku ba shi shawara. Misali, wacce shawara za ku ba wa wanda ya yi, ya yi, wanda baya bac, baya yin bacci sosai shine gaskiya dai abu ne mai illa. Idan mutum baya yin bacci sosai, wata kan abu ne wanda yake sawo mutum abubuwa da dama a jikinsa. Abu ne wanda yake zuwa wa mutum kar abubuwa sosai a jikinsa wanda zai iya jurewa da wanda ba zai iya jure mawa ba. Abu ne wanda in mutum abin ya same shi sai an rasa yanda za ai a gano kansa. Abu ne wanda zai sa mutum ya ji kunya a cikin al'umma duk dai gaba ɗaya shi rashin bacci watakan sosai yakan jawo wa mutum matsaloli da dama. Ka ga dai idan mutum baya bacci sosai na farko zai iya jawo masa ciwon kai. Ciwon kai wanda zai iya zama mai tsanani wanda zai kasa jure rayuwa yanda zai al'amuransa saboda rashin bacci matsala ne. Ka ga rashin bacci matsala ne sosai da sosai. Shiyasa dole mutum ya san ya zai yi ya dinga ware lokaci wanda zai dinga samu yana yin bacci domin ya ɗan ci daɗin al'amuransa wanda in ya tashi cikin unguwa zai tashi da ƙarfin shi, zai yi ayyukanshi da ƙarfin shi saboda ya samu bacci. Amma idan mutum bai samu wannan baccin ba sosai, watakan za a iya a wuni cir zai ji baya san daɗin cikin shi. Zai ji kamar yana rashin lafiya. Zai ji alamar rayuwar da abin da ya fara zai ji ya gaji wannan ba komai bane fa ke jawo shi face rashin baccin nan da yake yi. Shi rashin bacci yanada illa sosai gaskiya wanda ba kowa ke sani ba yanzu misali ace in mutum bai yi bacci ba sosai da daddare lokacin da ya dace ya yi bacci, sannan kuma ace mutum zai tashi zai je makaranta. Yanzu don Allah don Annabi ka faɗa mun ya za'a yi mutumin da bai yi bacci sosai ba in ya je aji ya je makaranta ya iya gane me malam zai faɗa? Eh, ta ya za'ai mutum ya iya gane me malam yake nufi? Ta ya za ai mutum ya iya saurara ya ji abin da malam ke cewa? Saboda a lokacin da yake zaune nan kuma baccin nan shi fa bacci in ba ka yi shi ba sai ka biya shi. Baya da haƙuri in kana neman abin da baya yi haƙura shine bacci. In dai ka ci mashi bashi sai ka biya shi bashinshi, shi haka yake baya yafiya bacci. To shiyasa in ka je ajin nan ba mutum ba zai taɓa ɗaukan karatun nan da ake masa ba. Za'a yi ta yi amma wani abin yana ji kuma baya ji watakan ma'ana yana ji a ƙwaƙwalwan shi amma kuma yana fita ta wancan kunne. Yana shiga ta wannan kunne yana fita ta wannan kunne. Haka za ka ga mutum ya je makarantan ya dawo bai fahimci komai ba. Ka ga wannan ai babban asara ne. Mutum ya je makaranta bai gane komai abin da aka koyar da shi ba ai an samu matsala. To haka kuma idan mutum shine malamin, da kan shi kuma ace bai tsaya yayi bacci sosai ba. Ka ga irin haka zai jawo mashi raini a cikin aji wanda zai sa in yana makaranta watakan bini bini da yaɗan samu waje ya zauna za ka iya gani ya fara bacci saboda mene? Shi fa bacci in dai ka ci bashin shi ba ka yi shi sosai ba. To fa sai fa ya fa dameka, sai yazo sai ka biyashi bashinsa shi bacci baya yafiya bacci ne abin da baya ɗaga ƙafa ko kaɗan. Ta ko ta ina bacci in dai ka ci bashin shi sai ka biya shi. To yanzu ace mutum ne malami ka zo kana koyar da ɗalibai, ɗalibai sun tsaya suna sauraron ka. Kawai kana cikin yin bayani. Kawai sai su ga ka ɓage kana bacci. Ka ja ma kanka raini wajen dalibanka dalibanka za su raina ka ba za kuma su dinga ganinka da ƙima da mutunci ba saboda mene hasali ma har wani suna za su iya saka domin su kira ka da shi kana bacci kana karatu kaga kuma wanda hakan bai dace ba. Meye zai jawo hakan ya dinga faruwa? Wannan ai ka ga duk bai dace ba ƙasƙantar da kai ne. Sannan kuma bacci yakan sa wa mutum ciwon kai sosai mai tsanani yadda mutum zai dinga ji bashi da lafiya ko'ina. In ya je wajen aiki ana cikin taro mai muhimmanci kaga mutum na yin bacci. Ka ga shi ma duk hakan bai dace ba. Hakan na jawo wa mutum ƙaranta a rayuwa. To shiyasa gaskiya shawarar da za mu ba wa mutum wanda baya yin bacci shine ya dinga dace wa, ya fara, ya dinga yin bacci, ya dinga shiga gida da wuri, ya dinga tabbatar yana guje ma shaye shayen abubuwan da za su dinga hana shi bacci kuma yayi dinga yi domin ya taimake kan shi da kanshi.

Kana duba daftarin kuɗi? Eh, ina duba daftarin kuɗi. Ina amfani da shi sosai da sosai ma, saboda ni a koyaushe na kan yi amfani da daftarin kuɗi a ko ina nake. Misali, ka gani yanzu ɗan kasuwa ne, kuma sannan ba da aikin kasuwanci na ina ɗan wani al'amara da nake don samun kuɗi wanda nake yin ayyuka a gida ta waya na. Kuma hakan ya sa dole sai ina duba daftarin kuɗi. Kuma kaga bayada ni dan kasuwa ne kuma nine manaja a wajen aikin mu wajen da muke kasuwanci ni ne nake rike kuɗaɗe. Ka ga hakan ya sa dole sai ina dinga duba daftarin kuɗi. Sannan kuma baya ga haka, ana akwai mutanen da suka yarda ni sosai, suka bani dukiyansu na dinga ajiye musu. Suna karɓa kaɗan kaɗan, suna kashewa domin bukatocin gaban su kuma sannan suna ƙaro wani. Duk hakan ya sa dole ina dinga duba daftarin kuɗi saboda mene? A dinga yin lissafi mai kyau ta yadda za' a fahimci to dole sai na saka farashin sa da sai an siya abu akan naira kuɗi kaza ga yanayin kuma iya adadin abunda aka siya sannan baya ga haka kuma, idan, idan anyi, anyi abu ne shima nakan rubuta na ce anyi abu na kuɗi gaza. Muna da abu kaza yanzu guda kaza wanda ke kan kuɗin shi kaza a wajen kasuwancinmu. Haka shima dole sai na daftarin kuɗi ne mutum zai iya gane me ake, gane me ke bukata a cikin wannan lamari. Saboda idan babu daftarin kuɗi ba za'a ta fahimtar suna ba, za'a iya gani kama akwai cuta a ciki. To shiyasa shi daftarin kuɗi a ko ina yana da muhimmanci a dinga amfani da shi ta hanyoyi daban daban domin samun nutsuwa da kwancinyar hankali a koyaushe. Saboda mene daftarin kuɗi abu ne wanda idan babu shi zai kawo rabuwa da tashin, tashina da tashin hankali da ganin cewan an cusa wani. Alhali kuwa idan kuwa da kwaishi duk ba za'a zo wannan ba, za'a dinga yawo a kan shi ne ana amfani da shi. Ka ga wajen kasuwancinmu akwai mutanen da nake biya kuɗi, wanda su ni nake basu kuɗi na haya na lokacin al'amarran rayuwarsu. In na basu wannan kuɗin nakan rubuta ma kamfaninmu cewa an bamu wane kuɗi zai je ya biya haya anyi bashi kaza, an bashi kaza. Baya ga haka kuma, akwai wa'inda ni ne nake basu bashi a ciki. To saina ɗauko daftarin kuɗin nan na rubuta shi domin mene? A nuna musu fa an san me ake yi. Kuma in an baka bashi ana tunanin za ka zo ka biya wannan bashin da ka karɓa. Shiyasa ma za'a nuna maka a kuma rubuta shi a gabanka ka gani da daftarin kuɗi domin idan duk ran da ka ba da ka zo ba, ka, ka karɓa. Na?